Eh to maganar gaskiya, ina da abubuwa ako ince abinci kala kala da nake so. Ba guda ɗaya bane ba. Abincin da nake so aƙalla ba a ƙasara ba, ya kai kala uku ko huɗu. Abinci na farko da na fi so shine abincinmu na gargajiya na Hausawa wato tuwo da miyan kuka. Ina son tuwo da miyan kuka sosai. Sai kuma bayan shi ina son wake da shinkafa. Ina son wake da shinkafa shima sosai. Bayan wake da shinkafa ina son ɗan wake. Ina son ɗan wake sosai. Wannan abinci yana burgeni sai kuma, ah, rumatie. To, na ce ina son tuwo. Tuwo na mu na gargajiya da ake yi a nan arewacin Najeriya musamman Katsina. Am, muna amfani da masara. Wajen yin shi tuwo, za a ɗauko masara tun farko am, a, a mata irin haɗi mai kyau a tanki, a baƙa ci ta, a murzu ta, a ɓarzu ta, a nuƙa ta, a zuwa a yi farin tuwo mai bala'i kyau. Ina son farin tuwo ba baƙin tuwo ba. Sai a zo a haɗa mai miya ta kirki irin miyar kuka haka. Ta a zu a gani. To wannan abinci yana gamsar da ni sosai saboda haka ina bala'in son wannan abinci wato tuwo da miyan kuka. Bayan tuwo da miyan kuka sai, sai na ce akwai ɗan wake. Ina son ɗan wake. Ɗan wake yana ɗaya daga cikin shima nau'i da kalolin abincin da nake so. Ɗan wake bayan tuwo da miyan kuka. Ah, sai ina son shima nau'in abinci na wake da shinkafa musamman ma ya ji manja ko man gyada. Ina son wake da shinkafa sosai. Ina cin, ina son cin abincin wake da shinkafa in yi so a duk kullum ma irin gashin shi. Da safe da daddare, ah, da rana, da safe da daddare, da rana da daddare kuma sai na samu na ci tuwo. Ina son cin sosai. Sai ɗan wake ina son ɗan wake. Shi kuma bani da option a kan shi. Duk lokacin ma da na same shi, zan ringa cin shi ne. Zan ringa cin shi ne babu ƙaƙƙabtawa. Ina son cin ɗan wake a kullum kuma a kodayaushe. Yana ɗaya daga cikin nau'in abinciccikan da nake so. Ina son shi sosai don na ringa a yawan ma'amala da su. Na ringa cin sa a kodayaushe wannan kalolin abincin. Akwai wasu ma dayawa wanda nake so amma wa'annan su ne dai gaskiya kusan wanda na fi so a cikin nau'ikan abinci. Ina bala'in mugun sansu sosai wa'innan kalolin abincin, da tuwo miyar kuka, da wake da shinkafa sai kuma ɗan wake sai na huɗun da ban faɗi ba akwai rumatie. Shi kuma wani salu-- wani kalan abinci ne wanda ake yin shi da hatsi. Da ruwa ana same sikari da kanwa haka. Ina son rumatie. In akwai abun da ma yake sa ni santi shi ma, to shi ma rumatie yana ciki. Don in ci shi har wani kalan santi nikeyi wanda ni amma santa yana, yake fitowa ba wannan santin. To shi ma dai rumatie gaskiya ina son shi sosai. A takaice wa'innan guda huɗun dukkanan su ina son su a cikin nau'ikan abinci wanda muke ciyi a yau da kullum. Su ne dai wanda na fi so gaskiya. Akwai abinci kala kala kala kala anan amma waɗannan in sun kasance na musamman ne kuma zahirin gaskiya su na fi so a kodayaushe. Na ringa cin su kuma na ringa ma'amala ta yau da kullum da su. Waɗannan nau'ikan abinci su ne da the best nawa a kodayaushe kuma a kullum. Su ne kalolin abincin da na fi so a kullum kuma a kodayaushe. Waɗannan nau'ikan abincin gaskiya bani da kama su da tuwo miyar kuka, da wake da shinkafa, ɗan wake sai kuma rumatie.

Eto kusan gaskiya a mafiya yawan lokuta ana yin shukar tsire a cikin gida. Amma mafi yawan lokuta anfi yin su a dawa, ma'ana a daji ko kuma muce gona. Nan ake yin shuke shuke kala kala ko wasu irin shuke shuke shuke da muke yi a nan na tsire ko in ce a baban gona munfi yin su a adawa ko a gona. Amma wasu daga cikin mutane sukan yi a gidan, sukan yin shuka su a gida irin am ana sa abubuwa irin na marmari, kayan marmari wanda yara za su ci. Hadama wasu daga cikin manya ana sa su kusan duk a gida kamar irin su alal misali kaman mangwaro ana sa shi a gida. Ana shuka tsirarrika irin na mangwaro, ah da, da, da gwanda da irin kankana haka. To ana sa bedi ma saboda inuwa shi ma a gida ana sa inuwashshi ita ma ana sata bayan bedi, Akwai dai abubuwa sosai da ake shuka su tsire, tsirrika, tsirrika kala kala a gida akwai su. To amma kusan mu'a nan gaskiya anfi yin irin wannan a gona. Gona gaskiya a sha hatsi, dawa, masarawa wake, geru, komai da kome a shuka tsirarka kala kala a gona. Amma ana yi shi ma a gidan amma ba irin shuka ta gona ba. Wannan ƴan ƙananu ƙananun abubuwa ne za a ɗauka sai a shuka su. Wnda am kusan ma dai irin abubuwa ne na marmari, na ci na yara ko kuma wasu tsirrikan ana sa su ne saboda inuwa. A ku a zauna a ƙarƙashin su a sha inuwa. Shi ne na bada misali na ce kamar ijiya ta ta bedi, Tsirrai kenan na bedi, ah ko, ko irin darbejiya haka. To dukansu wannan ana sasu a gida. Sai kuma kamar am abarba, ba abar i abarba da, da mangwaro da, da dai sauransu irin haka abubuwa nan na marmari irin na yara suma ana shuka su. Da sauran ƙananu ƙananun abubuwa haka da irin bishiyoyi, irin masu kyau, masu ƙarawa gida kyau. Irin bishiyoyi dai na kwalliya suma duka wannan a ana sasu a gidaje saboda su ƙarawa gida kyau da ado baki ɗaya. To wannan shi ne. Bayan nan kuma na ni na kasance ma abucin san shukoki ne. Ina son su kamar irin korayen wannan irin wanda ake sa a gida wanda in ka tashi da sassafe lau kagansu irin rana ta haske su, ga sunan za ka gan su gwanin ban sha'awa. Abun burge wa ga su nan kala kala su dun ga ɗaukan idon nan idan rana ta haske su da sanyin safiya. To a irin wannan wuraren ina zauna wa in yi shuru in samu sukuni sosai. Am ina kallon wannan tsirrikan, ina kallon su, ina kallon su irin tsire tsire ɗin nan na cikin gida da ake shukawa. Ina jin daɗin kallon su gaskiya idan rana ta fito. Irin haka da safe kenan ina jin daɗin kallon su. To a haka a haka de gaskiya ina jin daɗin irin shukan irin da ake yi na tsirrika a cikin gida. Amma kusan shuka da ake yi na tsire tsire haka anfi yin su a dawa. Normally anfi yin su a dawa. To amma na cikin gidan ma ana yi amma ba majority dai anfi yi na, na, na, na gona amma na gidan ma ana yi haka kaɗan kaɗan saboda suna ƙara koba komai suna ƙarawa gida kwalliya da ado, Kuma idan aka sa wani abu ne ma na ci. To yara idan suka zo za su ringa tsiga wannan shuka ta tsirrika kala kala ana ba su suna amfani da ita.

A'a gaskiya ba zai yiwu ba ace ina shan magani kullum. Saboda shi magani ana shan shi ne idan ana cuta ko rashin lafiya. Cikakken mutum mai lafiya, mai cikakken lafiya ya ringa ta'ammali da shan magunguna. To wannan shaye shaye kenan ko ace shan miyagun ƙwayoyi na magani ke nan. To ina shan magani kam tabbas ina shan magun-magunguna ko ace magani amma fa ba kullum ba. Saboda shi shan magani yana da shariɗa, shariɗa gareshi kala kala. A'a gaskiya ba zai yiwu ba ace ina shan magani kullum. Saboda shi magani ana shan shi ne idan ana cuta ko rashin lafiya. To sai yaje a rubuta mai magani ga sanunan, za'a bashi ace me gasunan kala kala wannan ya sha safe rana ɗari ko safe ɗari ko iya ɗari ko iya safe ko iya rana. Ya danganta da irin a cutar da kake da ita da kuma irin maganin da za'a baka ka ringa sha na yau da kullum. To wannan kenan ga marar lafiya amma ga mutum mai cikakken lafiya wanda baya buƙatar shan magani kullum ko kuma a kai a kai yana tunanin am baya buƙatar ya ringa shan magani kullum. Ni ina shan magani amma sai idan bani da lafiya. Amma idan ina da lafiya, lafiya lau ina da cikakken lafiya to gaskiya ban fiya haiyewa shan magan-gani shan magunguna ba ko magani. Gaskiya ba manayi in dai lafiya ta lau bana shan magani saboda shi magani a zahirin gaskiya ana shan shi ne idan ana fama da wata cuta ko rashin lafiya. Babu ma kyau ma a-a ilimance ko in ce a-a lafiyance mutum ya ringa kwasan magani yana sha kullum kullum ba tare da wata cuta ba. Hakan zai iya bashi wata a tu reaction ko wani yanayi na jikinsa. Zai iya kashe mai jiki, ya kasance cewa ya zama addicted in ma bai sha ba zai kamu da cututtuka. A zai samai cuta in bai sha ba wannan magungunan hayyarin ga jin wani abu. To kama haka ne shi yasa ko su kansu likitoci suna bada shawarwari cewa a guji shan magunguna, a guji shan magunguna ko magani kullum ba tare da wata cuta ba. Ya kasance a ce ga cutar da take damunka ka kuma kalan magungunan da za ka sha. To hakan ba laifi ba ne amma fa hakanan kana da cikakken lafiya, da koshin lafiya ko ka ringa shan magunguna to wannan fa akwai matuƙar matsala. Matsalar kuma babba ba ƴar ƙarama ba. Yawa to wannan shine. Ya kamata a ce a ringa yin komai a kan doka da ƙa'ida. A kadu haka duk likitoci ta ce kuma haka ma yake. Saboda haka shan magani kullum kullum ba tare da wata cuta ba hakan akwai illa ga lafiya. Ina tunanin haka. To ni dai ina shan magani amma sai idan bani da lafiya ko naji wani ciwo ko dai wani abu. Amma hakanan lafiya lafiya ban fiye shan magunguna ba kamar ya kasance kullum kullum saboda hakan zai iya kasancewa am zai iya kasancewa yayi affecting ko yayi illa ga lafiyar jikina. Duba da cewa idan ya zama ya kasance ko ya zama na cewa a kullum ina yi zai iya haifar da wani abun wanda ko dai bai bani lokaci ba bai nuna min matsala ba a lokacin da nake yi to a zuwa gaba a tafi a tafi zai iya bani matsala saboda ina yin abin ne ba bakan daidai ba bayan da ya dace ba. Saboda haka shan magani kullum zai iya bada lafiya, zai iya bada matsala ga lafiyar jikin mutum. Saboda haka sai a san yana da kyau a tinttiɓi likitoci su bada condition da yanda za a sha magunguna. A ko da yaushe ba haka nan ba a ringa shan magani kullum ba tare da wani likita ba ko wani ƙwararre a fannin abun yauwa.

Eh to, ɗaukar hoto abune daban, wanda shima yana cikin abubuwan da nake so. Duba da cewa ina son karance-karance, har ta kai ni ga sha'awar rubuta fim, to kom ina son ɗaukar hotuna. Hotuna ma na abubuwa barkatai kala-kala. Wasu lokutan idan naji ni haka nan, a ina samun lokaci, na fita bayan gari na je na ringa ɗaukar hotuna na abubuwa irin halittu kala-kala haka. Tsuntsaye, dabbobi da sauran abubuwa, da halittu irin na tsirrai, ina ɗaukar su hotuna sabida hakan yana faranta min rai. Duba da cewa, a shima ɗaukar hoto yana ɗaya daga cikin abunda nake so. To, muddin kam zan ɗau hotuna, to dole in zo in ajiye su ko in tara su na wanke su na ringa duba su aƙai akai. Wasu ina yin editin ɗin su ma na ɗora irin a social media handles nawa wanda nake amfani da su. Kuma hakan yana janyo hankalin mutane su zo su kalla irin hotunan da nake ɗauka ko kuma wasu abubuwa irin na abin al'ajabi da suke cikin hotunan wanda wasu da suke wani ɓangaren na duniya wanda ba a nan gurin mu suke ba na Hausawa ba lallai su san da wannan abin ba ko kuma su gane haka. To shi yasa ni nake son ɗaukar hotuna sabida ina amfani da su wuri abu, a wurin abubuwa da ban da ban. Kuma ɗaukar hotuna yana nishaɗantar da ni sosai. Yana sa ni farin ciki a kullum kuma a ko da yaushe. Shi yasa nake san shi. Ina son ɗaukar hotuna. Sannan ina da wurin hoto, studio. Na ɗaukar hoto wanda mutane suke zuwa. Ina ɗaukar su bayan da wanda nake zuwa yawuka a daji haka ina ɗauko wa. To haka nan ma standard mutane suna zuwa suma in yi musu aiki na hotuna su biya ni. To ina son ɗaukar hotuna, azo a biya ni gaskiya ina so. Bayan nan haka ana ɗauka ta in je in yi hotuna a irin guraren biki haka ko suna ko ɗaurin aure. Da dai sauran abubuwa da yawa, da yawa, da yawa, da yawa, da yawa wanda suka shafi hoto. To duka ina yin su kuma ina jin daɗi kasancewa ta mai hoto, sabida ɗaukar hoto yana sa ni nishaɗi sosai, sosai, sosai. Tabbas ina son ɗaukar hoto. Tabbas, ina son yin hakan. Tabbas, na tashi da burin hakan kuma na tashi da mafarkin hakan. Kasancewa ta photographer ya ta'allaƙa ne da buri na. Na kasan, na san kasancewa marubuci. To harta haka suma rubutun, dukkan da nake yi ina ɗan yin screenshot ina ɗan ɗauka hotunan su sai na zo na ɗaɗɗora haka. Eh to, ɗaukar hoto abu ne daban wanda shi ma yana cikin abubuwan da nake so. Duba da cewa ina son karance-karance, hatta kai ni ga sha'awar rubuta fim, to komai ina son ɗaukar hotuna. Hotuna ma na abubuwa barkatai kala-kala. Wasu lokutan idan na jina haka nan, a ina samun lokaci, na fita bayan gari na je na ringa ɗauka hotuna na abubuwa irin halittu kala-kala haka. Shi yasa nake ɗaukar sa a kullum kuma a koda yaushe. Ina son hoto. Ina son hoto. Ina son hoto sosai. Da yawa ma daga cikin abokaina suna harkar. Shi yasa ni abin ma yazo min cikin sauƙi wajan koya da sauran su saboda akwai abokanmu masu yin hoto. To kuma ni na kasance na iya sosai. Na kasance expert a cikinsu. Ina yin hotuna da komai da komai, da kyamara nawa, da wayoyina, da sauran abubuwa. Ina yin half-body wasu lokutan ma. Half-body da ake yi ɗan ƙarami. Na sawa a folders da sauran su. Ina yin hoto ƙato. Na sawa a bango na gida. Ina yin hoto na biki. Ina yin hoto na suna, na sunan yara. Dadai sauran abubuwa sosai gaskiya. Ina yin hoto kuma ina son hoto.

Eh to, wannan magana ce gaskiya. Ina son ina kwana a gado ko a ƙasa. To duka bawan da ba nayi, ya danganta da yanayin da nake jinkaina da kuma ina nafi so na kwana. Shin a sama ne nakan gado ko kuma a ƙasa zan kwana? Dagani akwai katifu, gaskiya ko a makaranta nafi son gadon sama akan na ƙasa sosai. Dukansa biyun ina son su. Dalilin da ya sa nake son su akwai dalilai. Tasa ƙasa nake son su. Shidai gadon sama ina son amfani da shi lokacin zafi. A han-- a sama ce na in hau kanshi in buɗe tagogi na, iska ya dinga bugo mun ga fanka. To da yake dai ba na son zafi sosai yana takuramin. Idan aka haka ina samun cikakken bacci a kan gadon mai natsuwa. Ina samun cikakken gamsuwa da natsuwa sosai a lokacin da nake kan gado. To kuma shi ma haka ƙasa. Ina son kwanciya a ƙasa saboda lokacin sanyi, irin lokacin sanyi haka ba na son sama sai na sauko ƙasa in kulle tagogi duka. A, sai in kwanta a ƙasa in lullaba saboda na samu gumi. Kamai yadda ba na son zafi haka shi ma lokacin sanyi ban fiye son sanyi ba. Shi ya sa nake haƙura da sama sai in dawo ƙasa ko a makaranta kuma ko a gida. Ko a gida nike a lokacin da ake sanyi, gagarun ina kallon shi sai na haƙura na dawo ƙasa na kwanta saboda haka sai. A han-- a sama ce na in hau kanshi in buɗe tagogi na, iska ya dinga bugo mun ga fanka. To dai gire ba na son zafi sosai yana takuramin. Am, ina kwana a gado kuma ina kwana a ƙasa. Wannan duka zaɓuka na ne wanda nine da kai na na warewa kai na da kai na ba ko ba don kome ba. Sai yanzu saboda ina son haka kuma ya kwanta mun yayi ma. Ba wani bane ba ya takura ni, ko ya tilasta ni. A'a wannan nine na sa kai na kuma ra'ayin kai na ne. Yawwa, wannan ra'ayin kai na ne saboda haka. A, Hausawa wai suke cewa ba kullum ake kwana a sama ba. Mutanen dole da a sauko ƙasa. To kama hakan ne. Lokacin zafi yana sawa na tafi saman gado in kwanta saboda na samu walwala da sukuni da iska. Lokacin zafi kuma sai na-- lokacin sanyi sai na dawo ƙasa saboda na samu sukuni da ɗan gumugumi a lokacin shi ma ba kamar lokacin zafi ba. To, duka dai guda biyun ina yin ko wanne. Am, ina kwana a gado sannan ina kwana a ƙasa. Gaskiya kuma ko wanne ina jin daɗin haka. Hakan yana shaɗantar da ni, yana saka ni cikin farin ciki sosai, sosai a ko da yaushe. A kullum, a kowace rana ina yin haka. Ya danganta dai da yanayin season ɗin da ake ciki. Yanayin lokacin, shin lokacin sanyi ne ko kuma lokacin zafi ne. To, ya danganta da yanayin da nake. To kuma am, ai ina zan kwanta amma gaskiya mafi yawan lokuta na buga ni wakunciye am, sanyi a ƙasa, zafi kuma akan gado. Hakan ya fi yi mun. Hakan shi ne tsari na saboda haka bani da wani lokaci da zance ko ne. Ko da yaushe, ko da yaushe ina kan gado a kuma ko da yaushe, ko da yaushe ina ƙasa. Shi ma wannan a kowane akwai tsayayyen lokaci da nike ware mai kuma nike amfani da shi a lokacin da zan kwanta. Ya danganta dai kawai.

Ina amfani da sabulu kala kala wajen yin wanka ko wanki. Idan zanyi wanka akwai nau'ika da kalolin na sabulu da nake amfani da su. Haka ma idan zanyi wanki akwai kaloli nau'ika da iri iri da kaloli na sabulu da nake amfani da shi idan zanyi wanki yauwa. Idan zanyi wanka ina son sabulu gasu kamar haka. Ina son Clea, Seven, Gifts, Aya, Iva da sauransu da Sire. Wannan sune kaluluwan sabulun da nake wanka da su saboda ko ba komai suna sa jiki yayi ƙamshi. Duk in da ka shiga cikin mutane ka ji jikinka yana ƙamshi. Idan zanyi wanka ina son sabulu gasu kamar haka. Ina son Clea, Seven, Gifts, Aya, Iva da sauransu da Sire. Wannan sune kaluluwan sabulun da nake wanka da su saboda ko ba komai suna sa jiki yayi ƙamshi. Toh suna sa jikin mutane yarin ga ƙamshi. Ba ka shiga cikin mutane ba a ringa done hanci. Ma'ana kana don yin waliwali, walewale haka. To suna sa jikin mutum ya ringa ƙamshi. Kai kanka in ka shinshi na kanka za kaji ƙamshinka yana tashi sosai. Ba aka san haka ba, wato wari. Toh alhalin ba hakan bane ba. Yin ta'ammali da wannan sabulun ne da nake yi su ke ƙaramin wannan abun. Ina jin daɗi sosai sosai. Ina amfani da su gaskiya wajen yin wanka na wannan nau'ikan sabulun. Bayan ƙamshi na jiki da suke sani suna ƙara kyau na fata kuma suna ƙara ma fata inganci sosai sosai sosai. Kaga fatarka tayi kyau ta ƙara inganci. Sannan suna sa mammun da natsuwa a cikin zuciyata. Kawai in nayi amfani da su indai da kalar suna yi amfani nayi wanka. To ba shakka zan ji natsuwa ta zo min sosai a cikin zuciyata. Kamar ba ni ba. Yanda ka san ba ni ba. To haka nake amfani da wannan sabulan. Wajen yin wanka a kullum, a ko da yaushe suna kwantan min da hankali sosai kuma suna ƙara kyau ɗin fata da lafiyar fata ta ƙara inganci. Sannan kuma in nayi amfani da su, duk in da zanje cikin mutane bani da shakku ko kushewan komai saboda suna da ƙamshi a jiki, suna kama jiki. Inda ka san na fesa wani turare haka haka kullum kullum kullum nake amfani da su. Sai kuma sabulu kalan na wanki. Akwai ɗan arze akwai su kala kala, da fari babba, da bulu. Ina amfani da su ma kala kala wannan na sabulan. Su kuma wanki kawai nake yi da su. Inyi wanki saboda ban fiye son kilin ba so. Sai na siye su nayi wanki da su. Su kuma suna sa kaya yayi ƙamshi sosai. Kayan da ka wanke su ringa ƙamshi, su ringa ƙamshi sosai. Bayan haka basu fiye kashe kaya. Irin kaya su koɗe. Ko wani a samu dabbare dabbare. Riga kala daban, wando kala daban. Ka ga abu bai yi kyau sosai ba to ba haka ake so ba. Ma'ana se a gansu duk sun zama iri ɗaya. Ma'ana kala ɗaya. To haka ake so. Haka ake so kaya suka sance bayan ka yi wanka da sabulun mai ƙamshi. Su kuma kayan ka wanke su da sabulai masu ƙamshi. To shine zaka fito ka ringa dabal ƙamshi kala kala. Ta ko ina ƙamshi yana fita. Bugu da ƙari irin kaɗan sa turarye kai aika tashikan kowa. Sai kama tashikan kowa saboda ƙamshi ne zaka ringa yi ta ko'ina da ko'ina. Ka amsa ko'ina ango. Kai co ka amsa ko'ina ango. To haka dai. Haka dai nake amfani da su wannan sabulan. Da sabulun wanka da na wanki. Su ne irin sabulan da nake amfani da su. Saboda haka su ne specific sabulai na da nake amfani da su a kullum kuma a ko da yaushe.

Eh mana, ina amfani da kunnen waya. Shi yake ce ma iya face. Ina amfani da shi wajen sauraron waƙoƙina idan ina buƙatar haka. Sannan ina amfani da shi wajen kallon fina-finai, fina wane gargajiya idan ina buƙatar hakan. Sannan again ina amfani da shi wajen sauraron wa'azoji da karatuttuka irin haka na malamai. Shi ma idan ina bukata. To ina amfani da kunnen waya wajen yin waɗannan abubuwan kusan kullum, kullum ko da yaushe ina amfani da kunnen waya wajen, wajen yin wannan abubuwan guda uku. Na farko na ce sauraron waƙoƙi. Duba da cewa ni ma abokin waƙoƙi ne kuma wasu lokuta muna rayuwa cikin mutane kamar shago na sauran gurare. To ina sa kunnen waya sai na dole kunne na na ringa sauraron waƙoƙina. Cikin kwanciyar hankali ba tare da na takura wani ba ko kuma wani ya takura min. To shiyasa nake amfani da shi, shi kunne waya. Wasu lokuta wajen amfani da shi wajen biya wa kai na bukata ba tare da na takura wani ba. Yau wassai kallo. Shi ma haka kallo kamar dai bana son wani ya takura min kuma ban so da takura kowa. Sai na kunna kallona na ringa yi ni kaɗai abun. Ko da ko zan shiga cikin yawon mutane masu tarihin yawa. To hakan bai fiye damina ba saboda abin da ke gaba na kowai na ƙe iya yi kuma na ƙi ƙi ne. Shi ne sai in sa kunne waya na ringa sauraron abin da zan saurara. Yauwa. Amban yin sauraron waƙa da kallo da nake amfani da kunne, kunnen waya da shi ina yi sai abin na ƙarshe shi ne sauraron karatuttuka da jin wa'azi na malamai. Idan aka yi sabon wa'azi ina ɗauko in ba na son in takura wani ko a takura min. Sai na sa kunne waya a kunne na na ringa saurara. Ina iya karatuttukan da ake. Wanda ni in samu damar zuwa ba sai na ce na saurara. Idan na sa kunne waya sai na saurari inji menene ake son in saurara, a'a, mm wani sa'o ne shi malamin yake son in saurara. To kamar haka ne na yi amfani da kunne waya wajen wane gari yake a sama yauwa. Yana kallon abin da nake yi yake sama. To amma dai ba lalle yanzu ba saboda na sa kunne waya na to she. To ina amfani da kunne waya wajen jin wa'azuzzuka da karatuttuka kuma yana taimaka min sosai saboda ina yi ba tare da ina takora kowa ba. Ni haka nake ko da yaushe kuma a kullum. Ban son takora mutane sannan ni ma ban so a takora min. Shiyasa nake amfani da kunnen waya a, a rayuwar mu ta yau da kullum. Saboda kada da takora mutane. Ina amfani da shi a irin wannan lokuta bana ambata. Kamar haka abubuwan nan guda uku ko dai na sauraron waƙoƙina ko kuma na yi kallo na ko kuma na sauraron wa'azuzzuka da karatuttuka na malamai. Hakika nan gaskiya kunnen waya yana takora min wajen aiwatar da wannan abubuwa ba tare da shi ba. Da na san dole zan takura wasu, zan shiga rayuwar wasu kuma ni ma za a takura mu. To amma abin da ina da shi shi ne sai nake sawa ina saurara da abin da ya kamata ce na saurara da shi kunnen waya a cikin kunne na. Gaskiya in na samu sukundi sosai mai kasance yana kusa da ni ko kuma mai kasance yana jikina. Kunnen waya ke, ina zanda in amfani da shi. Shi ya sa kusan yawan ci kullum yana tare da ni a jikina idan ina son yin amfani da shi. Sai na sa na saurari waƙa ta ko kuma na yi kallo na ko kuma na ji wa'azin da nake so na ji da shi kunnen waya.

Eh to gaskiya ya danganta da yanayin lokacin da muke ciki da kuma wayar da ake ciki. Amma ni dai ina yin wanka ne sau uku a rana. Ina yin wanka sau uku a rana. Ina yi da safe, ina yi da rana kuma ina yi da yammaci, yauwa. Idan lokacin zafi ne ina yin wanka sau uku. Kullum da safe idan na tashi daga bacci ina shirya maza-maza, maza-maza sai da samu, dai na yi wanka. Na yi wanka da safe hakan yana ƙara lafiya sosai. Mutum a ce idan ya tashi tun da safe ya yi wanka yana ƙara mai lafiya, yana ƙara lafiyar jiki sosai, sosai kuma yana sa kyawun fata sosai. Bayan nan ina yin wanka da, da rana. Bayan na je makaranta na dawo ko kuma in ba makaranta in na ƙara sha shago na je na dawo. To lokacin da na dawo zan ci abinci da rana. To ina zuwa shima in yi wanka saboda in ɗan samu in ji sanyi, sanyi. Ina magana ne a lokacin zafi ko saboda in ɗan samu sanyi, sanyi. Idan na samu lokaci har na kwanta nayi bacci to ina yin kaya da rana saboda yana ƙara,, sa jiki yayi kyau, yayi abun nan sosai da basu kuma da daddare. Ko in ce da yammaci bayan na tarso daga shago ko kuma na je filin ƙwallon na dawo to a wannan lokacin ma ina yin wanka. Ina yin wanka saboda kar na kwanta jikina da irin ɗanƙo, ɗanƙo haka. To ina yin wanka wannan lokacin saboda na samu kyakkyawan bacci da daddare kuma mai lafiya. Shima wannan yana ƙara lafiya. Daman na ce bai so wutar da muke ciki ko kuma yanayin da muke ciki. To duka ina yin wannan wankuna a lokaci, zuwa lokaci, lokaci bayan lokaci. Sai kuma ina yin wanka da lokaci irin na sanyi. Lokaci irin na sanyi ban fi yin wanka a kai a kai ba kama sau uku a rana saboda duba da yanayin lafiya da fata na jiki. Amma shima kam in na tashi tun da safe ina tashi na nemo ruwa sai na yi wanka. Ina yin wanka a daidai wannan lokacin. To, tun da safe idan na tashi ina yin wanka lokacin sanyi sai na nemo ruwa mai kyau, na ɗanɗuma ma shi sai na shiga na je na yi wanka. To in dai na yi wannan wankan da safe babu shakka yana ƙara lafiya da, da abun nan na jiki a wannan lokacin. To ina yin wanka a wannan lokacin saboda yana ƙara lafiyar jiki. Jikin mutum yayi kyau sosai, sosai. To ina yin wanka a wannan lokacin na sanyi. Sai wani lokacin da yamma kama idan na je filin ƙwallon na dawo to shima wannan lokacin ina yin wanka a daidai shi. Ina yin wanka a daidai shi in na je filin ƙwallon na dawo sai in ƙara dafa ruwan zafi in ɗafa shi ɗanɗuma ma shi sosai sai na yi wanka a wannan daidai wannan lokacin. Shima yana ƙara lafiya da jiki yayi kyau sosai, sosai. Yana sa jiki yayi kyau sosai, sosai shima shi ya sa ni fiya na sha so kuma na fiya amfani da shi. Shima wannan lokacin saboda mutum jikinsa yana yin kyau sosai. Maganar gaskiya wanka kusan dole ne a yanayin da muke ciki. Saboda idan mutum bai yi wanka zai shiga cikin abokanshi ne ko cikin mutane ko ya je wurin kasuwa, a, yana tashi yana hamama hamami, yana warwari. To ina yin wannan abun ne saboda na kare kaina daga shiga cikin mutane. Ina warwari ko hamama hamami. Ina son wanka a kullum a ko da yaushe saboda yana ƙara min lafiya da sauran abubuwa dai gaskiya.

Eh ina san ya hula. Kusan ma hulan da na fi so ita ce hula irin tamu wadda muke ɗinkawa ta gargajiya ta Hausawa. Ina son sata sosai sosai. Ina son amfani da ita. Hulan mu ta gargajiya irin ta Hausawa. Idan nayi wanka, na samu na sa manyan kayana masu kyau sosai sai na sa hula ta. In sa takalmi, in fidda wankana dai ya fita sosai yanda ya kamata. Gaskiya nima abocin sa hula ne kuma ina ƙaunar sa hula sosai a ko da yaushe. Musamman ma a, a mu'irin nan yadda muke da, da yanayin yadda muke hula ta zama kamar ruwan dare ma. Kusan ko ina kaje sai da hula kuma ana sa hula. Mutanenmu sosai sosai suna bala'in son hula kuma suna sa hula. Shiyasa nima duk inda zan je a kullum kuma a ko da yaushe nake sa huluna saboda mu ba a tsare ba ne ba ma idan kana yawo ba hula. To ina son sa hula ta zama ma abin kamar jikina. Ina sarari a ko da yaushe ina son ta. Ina bala'in sata, ina mu'amala da ita, ina uzururrika na da ita saboda abin ya zaman mun ma kamar jiki ya bi min jiki gaskiya. A kullum a ko da yaushe ina son sa hula. Ina son mu'amala da ita.

To ina iya rera waƙa amma dai gaskiya ni ba wani ƙwarera bane ba haka a bangaren ko fannin na waƙa. Dayake kasancewar ita waƙa baiwace wanda Allah yake ba wanda yaso kuma ya ga dama sai ka ga mutum haka nan ba wani irin talent gare ba ma sosai amma Allah ya bashi abun. To kama haka ne gaskiya ina rera waƙa sosai dubada cewa ina sauraron waƙoƙi kala kala namu na Hausawa da ma wasu daga waƙoƙin maƙwabta ina sauraron su sosai. To hakan ya bani damar rera waƙoƙi kala kala haka dai ke ina jin waƙa kuma ni ina son rubutu kasancewan ni marubuci ne. To waƙa ta ta'allaka ne da rubutu akwai masu baiwa wanda Allah ya basu baiwa suna yin waƙa ba tare da sun rubuta ta ba. Akwai kuma wanda suke yin waƙa sai sun rubuta ta sai su je sutudiyo sai su bi ta. To ni ina ɗaya daga cikin wanda ake rubuta tunda duk wanda zai iya rubuta fim ko wani abu to kama biyoshi zai iya rubuta waƙa saboda a cikin finafinan ma akwai guraren da zaka iya sa baitin waƙa kamar ɗan fim ahh shi actor ɗin ko actress ɗin ɗaya daga cikinsu a bashi wani guri ace ɗan yi waƙa. To haka dai ina ɗan samun wasu abubuwa ina samun wasu ƙananan ƙananan abubuwa akan waƙa. Tabbas ni ba mawaƙi bane ba amma ina da skills akwai ƙwarewa da nake da ɗan ita akan bangaren waƙa amma ba sosai ba bacan ciki ba. Ina ɗan yin waƙa kaɗan kaɗan kuma zan iya rera waƙa zan iya rera waƙa idan har zan rubuta waƙa to ba shakka zan iya rerata. Idai zan rubuta waƙa to ba shakka zan iya rerata to zan iya rera waƙa sai dai bani da irin murya irin ta manya manyan mawaƙa da suke da ita. Wadan su ya kasance bai wasu na yi kuma aikin su ne waƙa. To bani da murya irin tasu amma dai tabbas zan iya zan iya rera waƙa kowace kala ce irin ta mu ta Hausawa ko Gambara ko ko taɗi ko ta soyayya ko ta siyasa ya danganta dai da wace na rubuta amma zan iya waƙa. Amma kamar yadda na faɗi ita waƙa baiwace gaskiya waƙa baiwace ba ko wa yake da da dabaiwata ba. Sukansu mawaƙan sun raba gida biyu akwai wanda suke yin waƙa da ka ba tare da su rubuta ba kawai zasu kal za su zauna ne su duba su kalli yin abu ko yana yin lukaci ko su gine waƙa. Zakaji su suna tayin waƙa suyita zuba suyita zuba suyita zuba suyita rerata suyita rerata suyita rera waƙa suyita rera waƙa. To kaman haka ne suna da wannan su baiwa haka Allah yayi haka Allah yayi musu baiwa. Basa ɗauka wani biro ko ko ko wani abu su rera waƙa ko su ji a'a a nan inda suke a nan a zaune su haka baiwa su take zasu iya rerawa mutum waƙa. Yauw akwai kuma wanda su ba haka bane ba gaskiya su bangaren wancan ɗayan ne su suna zauna ne su rubuta ta wasu suna iya ɓata kwanaki wasu satittika wasu kuma ahh watanni ma basu iya kamala waƙar ba. To za su rubuta waƙa ne sai ringa binta sai ringa binta inda suka ga kuskure sai su gyara inda kuma suka ga ɗan abun nan za a iya ƙara wani abu sai a ƙara. Sannan kafin daga baya sai su je su ɗauko waƙar sai su rubuta ta su kai ta sutudiyo har su hau waƙar su ringa rerawa su ringa rerawa amma dukansu guda biyu dai dukansu mawaƙa ne kuma waƙa suke itace aikinsu itace sana'a su to kama haka ne. To ni ina kaman fannin masu rubutawae fi na ni kusan daman marubuci ne saboda idan na zauna na rubuta na rubuta sai in rera amma gaskiya bana zuwa sutudiyo ni tunda ba aikina bane ba sana'ata bace amma ina rera waƙa. More especially ma wanda na fi wanda nake saurare misali zan tsai iya tsaya in saurari waƙa daga wani yita na haddace ta kuma na zauna na ringa rerata na ringa rerata na kama ranar ku ke rera yau ga ta ta zo. Ni ma da baituka na gani na zo. Ango nake yiwa shi da amarya. Da wanga rana ta murna sun yi aure. Da fari na kira babban sarki. Shine yayo mutane da dawaki. Allah ubangiji kai ne maɗaukaki. Zan yi waƙa ta wannan aure. Amarya ta zo ta ango ta ango amarya ta so ta ango. To wannan sauti ne ko alama ce ta waƙa ta Hausa wanda wani mawaƙi yayi ita gatanan na ɗan rerata. To ina yawan sauraron waƙoƙi kuma ina iya haddace su amma ina rerarsu gaskiya.

Ah, kana mamaki ne kenan. Kusan kullum kana gani na online. Ina amfani da waya da sauran su haka. Kaman bani da lokacin da nake yi cajin wayata, to gaskiya kusan ba haka ba ne. Ina da wasu lokuta wanda na ware na musamman wanda ina off. Ko zan ajiye waya nane, naje in sa ta caji ko, ko na kai ta caji gaskiya banfi yi amfani da waya ba a wannan lokacin. Ina haƙura ne na dedicating duka time ɗin sai na kai ta a yi mata caji. To aƙalla ba a kasara ba kullum a rana ina cajin waya sau uku. Na farko da safiya haka, irin da safiya morning dai in aka ce morning irin safiya ina kai waya na caji. Kusan aƙalla yayi awa biyu zuwa uku sai naje na amso shi. To a wannan lokacin bana banfi ye ma amfani da waya ba kwata-kwata ko da yaushe. Ko ina kai ta caji ne a yi mata caji in ya so bayan wajen rana sha biyu tayi ah afternoon sai naje na amso waya. In na amso ta sai na hauƙanta na ringa amfani da ita. Sai kuma lokaci na biyu da nake kai caji shine da yamma. Da yamma haka in zan ni kamar wajen ƙwallo, filin ƙwallo to sai naje na kai wayan na wa caji shi ma. Ina kai shi caji har lokacin da zanje na dawo daga filin ƙwallon to lokacin ya ɗan samu caji sosai ko nace yayi caji sai na amso shi. Still dai na cigaba da amfani da shi normally kamar yadda na saba. Zanyi kallo, zanyi catin, zan yi in hau Facebook da sauran abubuwa, sauran guraren sada zumunta na zamani, na intanet, na yanar gizo. To ina amfani da waya ita ma a wannan lokacin. To bayan nan sai naje na kai ta lokaci na uku. Aum kusan lokaci na uku kenan da nake yi amfani da waya. Abu sai sai da daddare kenan sai nake waya caji. Am na bazan amso ta ba kuma sai kusan irin sha biyu eh 12 AM irin na dare haka sai naje na amso ta. To in na amso ta shine zanyi ta amfani da ita kusan wani lokacin ma kusan kwana gaskiya nake da daddare. Ina amfani da ita wani lokacin biyu, uku, ya danganta dai da yanayin da bacci da kamani. To duka a tsawon wannan lokutan ina ta amfani ne, ina ta amfani, ina ta amfani da waya. Baƙar ƙauatawa ina tayi, ina tayi kusan kowace rana hakan nake yi gaskiya. Ina ta amfani da ita waya ina ta amfani da ita. To amma sai ƙasan ce idan wayar bata hannuna ko na kai ta wurin caji to wannan lokaci ne da nake ware wakai na naka man samun hutu. Ko nace dai shahu in, in bani da hutu kenan kuma ba haka ba sai, sai na samu na kwanta. A na ɗan yi bacci, na ɗan samu bacci. Fitin ya samu relax, ya huta. Ina haka wannan su ne kamar yanda nake yi hutu. Waya na caji kullum. Ina kai su ne kamar yadda na faɗi. Safe, a yamma sai, sai kuma dare. Wannan su ne respect time dai kusan da nake amfani da waya gaskiya. Ina amfani da kai nake kai cajin waya na. Su ne lokutan da bana amfani da waya. To ina amfani da wannan lokuta sai na kai cajin waya na. Naka ya yi min caji kuma ina jin daɗin hakan saboda ina samun lokaci, isasshen lokaci wanda am kusan bana takura kai na gaskiya. Bana takura kai na aka yi haka sosai saboda idan na kai waye ina son sawa waya ina samun caji sosai yanda ya kamata. Ina samun caji sosai yanda ya kamata. Kuma ita ma waya tana ɗan samun lokaci ta ɗan huta. Kai ƙasan ce awa ashirin da huɗu kullum kullum awa ashirin da huɗu ana ta amfani da ita, ana ta amfani da ita ba tare da samun wani cikakke ko wani gamsasshi ko wani ƙwararren hutu ba. To yaka ma ta ce ita ma a ringa ɗan ba ta lokacin ta. Tana samu tana ɗan hutawa akai akai haka tana hutawa. To ta haka ne za a ringa samun daɗin amfani da ita a kullum a ko da yaushe kuma. Wannan su ne irin ƙaitaccen lokutan da nake amfaya nake kai waya na caji ko kuma yake cajin waya na ba tare da na takura ba. Ita ma kan ta wayan na takura mata. Wannan su ne Facebook lokutan da nake amfani da waya gaskiya a kullum kuma a ko da yaushe.

Dangantaka ta da sauran abokan aikina wanda ya kasance kamar a shago ko a gurin kasuwa ko a gida ma da abokaina wanda muke karatu tare da su. Gaskiya ni ba yabon kai ba ko wani abu. Ina da dangantaka mai kyau sosai da mutane. Ina mu'amala da mutane sosai sosai kuma suna jin daɗin yanayin mu'amalar mu da dangantakar da take tsakaninmu da ni da mutane. To ya kasance dai kamar a ce a makaranta nake. Am, am very nice kuma more polite. A kusan gurin mutane ina da saukin kai kuma ina da sunkuyar da kai. Muna mu'amala da kowa da kowa. Bai ɗaya kuma ba ki ɗaya ba tare da takura ba ko tsangwama ko cin mutunci ko cin zarafi ko wulakanci ko dai wani abu. A, a nuna za a ci zarafin wani. Gaskiya hakan ba ta shiga tsakani na da sauran abokaina wanda muka kasance muke karatu dasu tare a makaranta. Bugu da ƙari ma haka a gida ina da dangantaka mai kyau da mutane. Muna yin abubuwa sosai kamar yadda aka saba. Rayuwa ta yau da kullum muna yin ta sosai da mutane. Kuma Alhamdulillah ana samun a, sakamako ko issue more positive dai mai kyau daga wajen mutane. Suna yaba abubuwan da muke yi kuma suna jin daɗin dangantakarmu da, da sauran abubuwa. Haka su ma ya kasance a abokan aikin da ake yi tare da su. Ya kasance ko a kasuwa ne ko, ko a shago ko ma dai a ina ne. To Alhamdulillah ana tare kuma suna jin daɗin aikin da muke tare da su kuma sun gaskata sun yaba abubuwan da yake wakana tsakanin mu da mu da su. Gaskiya ba abin da za a ce sai dai godewa Allah akan wannan gaskiya. Am, bayan haka kuma muna abubuwa sosai da mutane kuma suna jin daɗi. Suna yaba abubuwan da muke yi a gurin kasuwa da sauran abubuwa. Ba ma abokan aikina ba wanda muke aiki tare da su ba a, har da wanda suke zuwa suna siyayya a gurinmu za ka ji suna yaba irin yadda muke kula da su. Say first paid yanda muke ba su komai da komai idan aka zo magana ko batu na kasuwa. Gaskiya suna jin daɗin yanda muke aiki tare da su kuma suna jin daɗi. Suna yabawa. Ana abubuwa, ana fara'a, ana dariya, ana raha ba tare da muzgunawa wani ba ko cin mutuncin wani ko wulaƙanta wani ko nuna dai nunawa ne ba wani bane ba ko bai isa ba. Ana abubuwa yanda ya kamata kuma kasuwa tana, ta tashi tana ta ɗaukaka gaskiya sosai saboda yanayin da ake, muke dangantakar mu da abokan aikinmu da masu, kwastomomin da suke zuwa suke siyan kayanmu. Gaskiya abin dai ba a cewa komai saboda suna yabawa kuma suna jin daɗin aiki da mu sosai sosai. Su kansu suna faɗin cewa muɗin na daban ne kuma mu na musamman ne saboda suna jin daɗin aiki da mu kusan am, yanda muke tarbarsu muna ba su a, hospitality sosai yanda ya kamata. Saboda haka suna jin daɗin yin aiki da mu. Suna faɗin cewa muɗin na musamman ne ba kamar sauran irin abokan da muke kasuwanci da su ba. To haka su ma abokan aikin namu suke. Ban ma a kullum more a bugu da ƙari ma kaman ni. Gaskiya am, very calm. Ina da saukin kai da nutsuwa da sauran abubuwa. Haka dai za a ka ji ana ta faɗi gashi gashi. Awane gashi gashi. Wane baya da matsala. Wane ya iya zama da mutane. Wane haka dai kowa yake faɗi yake maganganu yake faɗin hakan. Akan wannan ba abin da za mu ce sai dai mu ce Alhamdulillah muna godewa Allah saboda dangantakarmu da abokan aiki, da sauran mutane, da ƴan'uwa ma, da abokan arziki, da kwastomomi tana da kyau saboda suna jin daɗin aiki da mu a kullum kuma a ko da yaushe. Dangantakarmu tsakaninmu da su gaskiya ba a cewa komai sai dai Hamdala. Mu tsakaninmu da su gaskiya muna da dangantaka mai bala'in kyau.

A gaskiya mu ba ma amfani da ruwan rijiya a yankin mu inda muke. A da can dai kakannin mu sun yi amfani da shi amma gaskiya mu yanzu zamani ya zo ya danne amfani da ruwan rijiya da ake yi a kai a kai ba'a yi yanzu gaskiya ba ma amfani da ruwan rijiya. Sai dai muna amfani da ruwa na sola, ko famfo, ko kuma mono ma haka. A irin ƙauyuka haka suna amfani da mono. Mu yanzu sola muke amfani da ita, muyi amfani da hasken rana, sai a sata a sa tankuna taringa jawo ruwan tana zuba a ciki. Akwai kuma idan wanda ba amfani da sola ke nan irin wannan gwamnati suka fi so mu yawancin lokuta a kai a kai. Amma akwai 'ƴan kasuwa, wanda su kuma suke yinta, su ringa saida ma mutane ruwa. Am ana za su yi abun nan su kirawo masu aiki su yi musu sai su ringa tada manya manyan injina. Su suna tada manya-manyan injina ne, suna jayo musu ruwan su kuma, sai a ringa tarawa a cikin manya-manyan tankuna a ringa saidawa mutane. A ringa saidawa mutane, shi wannan ɗin abun nan ɗin ruwa-ruwa, wanda ake janyo wa sai a ringa saidawa mutane shi to, ba kamar su na solan ba yauwa. Bayan nan akwai kuma ana amfani da mono, buga-buga buga-buga kenan da hannu ita ma ana amfani da ita, wajen wajen janyo ruwa. Mutum ne zai ringa amfani da ƙarfin shi na shi na kan shi, ya ringa bubbugawa, ya yana janyo ruwa, shi ma ana amfani da shi. Amma gaskiya, mu a ba ma amfani da ruwan rijiya a nan saboda muna da wadataccen ruwa wanda ba sai mu ringa jawowa a rijiya ba. A baya dai ana bamu labari, yanda kakannin mu suka ringa yi, abin zamani bai zo ba. Yanzu zamani ne ya zo, to su can sun yi amfani da ruwan rijiya. Amma mu gaskiya na zamanin yanzu ba muyi amfani da ruwan rijiya ba, ba ma mu iske shi ba. Am mun tashi ne mun ga sololi, da mono mono haka, da su ake amfani ana janyo ruwan rijiya. Su dai kakannin mu, wanda suka gabaci mu sun yi amfani da ruwan rijiya a mafiya yawan lokuta. Amma mu dai gaskiya ba mu same shi ba ma, kuma ba muyi ma amfani da shi ba. Kwata-kwata ba muyi amfani da ruwan rijiya ba. A mun yi amfani dai da da sola wanda ake sawa a hasken rana, sai wanda inji manya injina suke tadowa, sai kuma mono tuƙa tuƙa na hannu.